To launin da idanun daɗe suke farare ne, idanuna su farare ne ba ja ba, ba kuma masu launin launin dabbara dabbara ba. Ba tare da ka kalleni sau biyu ba, da kaga idona zaka gansu fari sal, sai kuma shi ƙwayan idon nawa zaka ganshi baƙi ƙirin to shi ne launin ido nawa.

To, ƴaƴan itacen da na fi so dai su ne kayan itace nasu apple, lemu, mangwaro da guava. Kuma ina amfani da shi kankana water melon kenan sosai sosai ah zan iya cewa ma nafison shi kayan itace na kankana saboda a lokacin azumi, idan na yi azumi, na fi son na yi buɗe baki da shi kankana ɗin. Toh shine kayan itace wanda ma dai nafiso kawai.

To dangantakar kasuwanci dai muna gina ta ne da haƙuri da su kostomominmu masu sayan kayan mu kenan da kuma inda muke siyo kaya kenan can wajen dilolinmu. To muka yi ƙoƙari mu kawo abin da mutane ke da buƙatan shi kuma a sayar musu a kan farashi mai rahusa. Saboda wannan ita ce hanya ta gyara dangantaka tsakanin shi mai siya da kuma mai siyarwa.

Eh muna kunna wuta da itace idan bamu da gas ko bamu da kalanzir da za muyi girki akan risho to sai mu kunna shi itace tun da shi itacen za a iya samun shi a ko ina ko akan bishiyoyi na kan gida aka hau a kaɗan karyo wasu wanda suka bushe, to shi ke nan sai yi amfani da shi wajen hura wannan wutan, na itace kuma dashi za ayi amfani wajen girke-girken dafa abinci da wasu abubuwa na gida.

Eh na iya rubuta rubutu da sauri, na iya rubuta rubutu da sauri da shi takarda da alƙalami, kuma na iya rubuta rubutu da sauri a kan keyboard, ah ahm ma rubutu kenan na kwamfuta. To duka in kasa ni za ka ga na gudanar da su yadda ya kamata. Na iya buga su da sauri, to shi yasa na iya bugawa, na rubutu da takarda da biro.

To na gane abun dake bani ƙwarin gwiwa aiki da gaskiya shine albashi. Idan ana biyan albashi a lokacin da aka yi alkawari to hakan yana bani sha'awa kuma yana ƙara min ƙwarin gwiwa. Nei abin da na riƙe a wajen aiki kuma na ƙara haɓaka aikina sosai.

Eh ina iya bada barkwanci, ina iya bada barkwanci sosai. Ina iya bada barkwanci a wajen aiki kuma ina iya bada barkwanci tsakanin iyalina idan muna zaune tare da su. Kuma ina iya ɗan bada wasan barkwanci in na ɗan ziyarce tsofaffi don na ɗan sa su dariya daga lokaci zuwa lokaci. To haka ne yasa nake ɗan wasan barkwanci.

To launin tawadan da dai nake anfani dashi, shine baƙin tawada na fi gane rubutu idan na rubuta shi da tawada baƙi, ko kuma da alƙalami wanda kuma shi launin shi ko kuma kala shi baƙi ne. To ko a makaranta na fi rubutu da shi baƙi, ah na bairo ko kuma na alƙalami don rubutun cikin makaranta ko cikin aji.

Eh tabbas ina rubuta takardar kashe kuɗi na wajen aiki saboda hakan ke taimaka mun don albashin da aka biya ni ba zai isa ba idan ba na yi wannan kasafin kuɗin ba. To idan na kasafce abun da nake kashewa wajen aiki da abun da nake kashewa gida, to hakan yakan sa ni kuma na iya yin tattalin abin da zan ajiye a asusu don wata hidima ta gaba in ta zo.

To ina yin wanka dai sau biyu, da safe kenan da kuma da daddare kafin na yi bacci. Duk wannan lokutan nakan yi wanka sosai. Da safe kafin na tafi wajen aiki lokacin wanka ne sai na yi wanka zan je aiki. Haka zalika inna dawo daga aiki kuma sai na yi wanka kafin na kwanta. Shine sau biyu nake wanka a rana.

Eh ina da katin kasuwanci na wanda nake ba ma abokan kasuwanci na domin a jiki za ka samu lambar waya ta da wa'yan su lambobi wanda zaka iya kira idan ka nemi na ba ka same ni ba kuma za a iya bada shi ga baƙo wanda zai zo wajen mu direct zai biyo wajen mu ya gano wajen mu ba tare da ya tambaya ba kawai amfani zai yi da katin kasuwancin mu.

Toh ina shirya ayyukan ne dai ta hanyar rubuta su tukuna, sai na tabbatar na rubuta duk wani tsari na aiki da yake cikin tsare-tsaren aikinmu kafin in bari a fara shi wanzar da shi asalin aikin. Toh ta hanyar hakan ne nake zaunawa na shirya tsarin aiki kuma ya fita mu yi aiki cikin nasara sosai.

To, abin da na fi yi da farko idan na je ofis shine sakatari za ta zo ta kawo mun takadduna wanda zan yi aiki akansu a rana. Na dudduba su sai na fara bin su ɗaya bayan ɗaya ina aiki akansu. To da zara na gama wa'annan, to sai na ɗan sha kofi don dama in na zo ba na cin abinci sai na ɗan fara aiki. Sai na yi aikina da ƙe ɗadin siya sai in zo kuma in sha kofi sai na cigaba da aikin.

To abincin da na fi ci da safe dai shine coffee. Ina shan shayin coffee kuma na kan ci biredi ko chin-chin ko kuma samosa gaba ɗaya shi da safen tare da coffee ɗin. Idan na sha coffee ɗin a wajen aiki da safe yana taimaka min wajen yin aikin ba tare da na ji kasala a jiki ba.

Eh ina jurema barkonu mai yaji amma bana cika sonshi sosai bane idan babu yadda zan yi to ya zama min dole na yi amfani da shi wannan barkono mai yaji sosai to dole haka zan yi amfani da shi. Amma idan akwai dama kuma to sai na rage shi. Ba na so na yi amfani ko na jure ma shi sosai.

To shagon dai da nafi zuwa shine shagon da ake sayar da biredi da kuma kayan abinci a nan maƙwabtana. To nan ne nafi zuwa saboda siyan biredi a kullum kokuma bayan kwana biyu kuma na kan sayi kayan abinci a wannan shagon. Ya zamanto dai shine shagon da nafi ziyarta a kullum kullum kuma nafi siyayya a wajen.

Eh ina amfani da kunnen waya idan ina so in magana cikin sirri ko kuma in saurari wasu waƙoƙi ko wasu abubuwa acikin wayan ko a jikin Bluetooth to nakan yi anfani da shi kunnen waya dan kada na dame wasu kuma kada wani yaji sirrin da nake faɗa.

To ina cin abincin dare ne dai misalin ƙarfe bakwai zuwa ƙarfe takwas na dare a kullum. Da na ka ci abincin rana wata brunche da launchen nan da ƙarfe ɗaya ne zuwa ƙarfe biyu. To sai na huta ban ƙara cin abinci sai nan da sa'o'i huɗu kenan. To shi sa ni ke cin abincin dare a ƙarfe bakwai na dare zuwa ƙarfe takwas na dare insha Allahi a kullum kuma.

To, yadda da ina ke yanke shawara a wajen aiki shine ina neman shawarwari a wajen abokan aikina da kuma su manyana ke nan na wajen aiki kafin na yanke shi hukunci. Dole sai naji, ah, shawara daga wajen manyana da kuma abokan aikina sannan na yi shawara a kan abin da ya kamata in yanke a wajen aikin.